Menene yake sa ka yin dariya? Eh, abu biyu yana sa ni yin dariya. Na farko, in abu ya zo mun na farin ciki, ina yin dariya. Wato in ina son abu, na same shi ko kuma in abu ya faranta min rai ko kuma maganan ɗan uwana zai faɗa min irin na wasa haka. He kasan ce, na yi dariya kuma na yi farin ciki. Kaga wannan ke nan yana cikin ɓarayi wannan. Idan na yi samu abin dariya haka ko kuma abin farin ciki, na kan yi dariya. Sai na biyu kuma a kashi na, abin da yake sa ni dariya shine in abu ya bakanta min rai ko kuma na ciga cikin wani ƙunci wanda ya wuce in yi kuka sabida ba kasa fai namiji yake yin kuka ba. Sai in koma, ko ina dariya abin yana ban mamaki. To abu biyu ne ke sa ni dariya, da farin ciki kuma da baƙin ciki. Duka duk suna sa ni dariya.

Me kake yi don kara aiki? Abin da nake yi don kara, kara aiki shine ina yin abubuwa da dama don kara, kara aiki. Idan na yi aiki, ina ajiye waɗansu al'amura irin, wato ainihin kuɗi da sauransu sabida duk wani abin da zai iya tasowa ko kuma abin ƙasa, yanayin aiki wanda zai zamtace wa babu wani matsala a aikin da aka gudanar kuma in akwai gyare-gyare ko, eh, ana so a buɗe wani inda abubuwa za su samu albarka ko kuma inda za a yi abin dai kamata, ina ƙoƙari in.

Wane 'ya'yan itace kake fi so? 'Ya'yan itacen da na fi so 'Ya'yan itace wanda na fi so shine, eh, eh, 'ya'yan itace wanda na fi so, gabaki ɗaya a cikin 'ya'yan itace wanda na fi so shine, eh, ayaba. Ayaba shine mafi girman 'ya'yan itace wanda na fi so da kuma soron su. Dadai ba shi ba ne amma dai yanzu ya zama ayaba shine 'ya'yan itace wanda naf na fi so sabida 'ya'yan itace ne mai daɗi, mai matuƙar daɗi wanda in ka cin shi zaka dinga farin ciki da soron su. Wanda yana da daɗi sosai kuma ana jin daɗin shi.

Kana cin cije farce ne Eh, ina cije farce. Dukdade an ce mana cije farce ba abu bane mai kyau. Iyaye sun faɗa mana da dama lokuta, malamai ma sun faɗa mana da dama lokuta, yayye ma sun faɗa mana, ƙannai ma sun faɗa mana cewa cije farce ba abu bane mai kyau. Amma daddaka da abin da ka riga ka saba in ya bi jinin ka, ka riga ka saba, zaka ga cewa ya baka wahala kafin ka iya dena. Kuma ni abin da ya sa nake cije farce shine, eh, eh, eh kumbunana basa saurin fitowa. Ko da sun fito akwai limit inda idan suka kai basa wuce nan guda, sabida eh, abin kumbana irin arufe yake. Sabida haka ko nace zanyi amfani da abin yanke hannu ko kuma masu yanke hannu su yanke mu. Mafi da dama lokuta ina jima kai ina ciwo ne ko kuma ajiman ciwo irin babba haka. Shi ya samu bana ƙoƙari in ce wai zan samu abin da zan yanke ko wani abu. Shi ya sa nake cije wa. Kuma baya girma sosai. A karfe haka, kwan haɗin ba sai zan ina taku da kaina ba da nasa a baki ko zan ciccige shi in rarrage shi. Kuma haka za a noma. Dukdade ance ƙwayan cuta suna zama a tsakankanin eh, kumbuna amma dai duk wannan dai bama wani la'akari dashi. A hakane ake cije farcen a yayyanke shi kuma zaka ga daddare baya yin stress amma wani sa'in yakan rage ma mutum. Ma sai ka tsaya bayan sati biyu ko uku kana neman wanda zai yanke maka farce. Ilama wata, wata dama ama yi abin da za ayi ma baka samu wanda zai yanke maka farcen ba. Hakanan zaka hakura ka hatsawo lokaci wannan maƙile mutanen in su tafi farcen ka ya girma a dinga ma ɗariya ko kuma ana ganin cewa baka gyara jiki sabida farcen ka yayi tsawo.

Kana duban kalanda kullum? A'a, bana duba kalanda kullum. Da dai lokacin da ba a samu yawaice-yawaicen waya ba, inda network bai yi irin ƙarfi ba, ana amfari za-duba kalanda irin na kullum wanda zaka ga cewa, eh, kalandan yana ƙunsan abubuwa da dama. Wanda ƙida wani kalanda ne na graduation ko kuma kalanda ne wani na wa'yansu mutane ko ƙungiyar ƙwallo wanda kalanda ne. Amma tunda waya ta zo, komi ma kusan a waya ake yi daga news in da magazine kalanda duk a waya ake dudduba su. Wanda za ka ga cewa kalanda an daina irin yawo da irin kalanda ka. Komi da za a yi, nace da garin yanzu a cikin waya ake yi. Saboda haka, duk wannan kalandan nan ya danyi ƙasa a cikin society ko kuma in ce ɓangaren inda nake yanzu kalanda is no more in essence.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Ina magana da abokan ciniki ta hanya guda uku. Hanyan farko, zamu sanya lokaci da wuri wanda zamu zauna mu tattauna a kan wani al'amura na saya da siyarwa namu tsakanina da su, wanda muna yi mu zauna muyi fixing waje, wuri da lokaci ƙila zamu je wani hol ne ko kuma wani wurin shaƙatawa ko wani ko wani wurin meeting ne haka zamu samu muyi tattaunawa na ci gaban kasuwanci da sauransu a kai. Bayan nan kuma a waya, sabida yanzu waya ta zo da abubuwa da dama wanda na ci gaba ne tin balle ga WhatsApp. WhatsApp ɗinnan mu za'a iya yin abokanai kasuwanci ko abokanai ciniki. Zaku yi magana ƙila in kunada yawa, kunada group za a iya yin typing, ayi chatting. In ayi chatting za a iya amfani da voice, kuɗin dan mutum ya fahimci abinda ake faɗa sosai. In haka ya citara madadin ace in ka yi waya da wannan, za ka dawo ka yi waya da wannan, ka ka dawo ka yi waya da wannan. Za a iya sawa a cikin group ɗin da duka abokanai cinikin suke ayi conference call inda kowa a cikin WhatsApp inda kowa zaiji abinda ake faɗa kuma kowa ya tofa albarkacin bakinshi. Ace ga abokanai ciniki kowa an samu fahimtar juna tsakanin su sabida wannan abu. Amma bayan nan kuma bana tunanin akwai wata hanya mafi sauƙi wanda akwai hanyoyi amma hanya mafi sauƙi wanda za ka yi magana da abokan ciniki baya wuce irin guda biyu nan.